Tambaya ta gaba mai tambaya yake tambaya yaya kake son dafa ƙwai. To magata gaskiya. In magana ne na kwand-- yadda nake son cin ƙwai. Ba wai kawai dafawa ba ne. Magana ne na, ina so inga ya ƙare. Ya an soya shi ya soyu. Domin in dai ba wai a abinci zai yanyanka ba bana son cin dafaffen ƙwai. Shi kaɗai kawai in hadiya. Ni ba maciji ba. Amma in soyayye ne. Hee! Ko shi kaɗai ne zan iya ƙasuma. Balle in na samu biredi. In aka soya shi zai yi daɗi. So ina son a soya shi, a sa attarugu da magi, albasa. A kaɗa shi a a juyu not be like the rest da ake zuwa yadda mutane suke ɗinnan ajiye shi kamar wani amulet suke cewa ko mene ne da turanci bana so. Kawai a karkaɗa shi ko mai ya, ya saje, ya haɗe da ko ina. Sai a zo a yanka shi. Yauwa a soya shi kafin a yanka. To a yi mai sala sala kamar yadda ake yi wa wannan abun nan ɗin ya take da suna. Tuna mun sunanta. Ehhh. Pizza. Haka nake so a yi mai.

Tambaya ta gaba aka ce. Ina kake son ziyarta? Magana ta domin Allah ina son ziyartar Makkah, Saudiyya kenan, in yi hajji da umra da abubuwan da ya kamata. Sannan ina son Madina domin ziyara. In kai ziyara ga ma'aiki domin shi ma abu ne mai muhimmanci da kuma amfani a gareni. Wannan yasa a matsayina na musulmi nake son zuwa ainafin Madina da Makkah. Bawai bana son yawon duniya ba. Ina son yawon in buɗe ido. Ina son yawon in shiga duniya in buɗe idona. Amma magana ta domin Allah, waƴannan wajen sun ɗauki muhimmanci a cikin rayuwata, sun fi ko'ina inda nake son zuwa. Amma kaga ina son har Amurka in kai. Ni ne in shiga su Poland, su Portugal da ƙasashen mu na nan Afirka. Ƙananu ƙananu wanda aka ganin su basu da girma irinsu zambiya kongo saut afrika da shauransu. Wanda nasan ba wai duka zan iya zuwa ba. Amma ina nuna ma cewa ni mutum ne mai son yawo waje waje domin naga kag rayuwar mutane kala kala na koyi abubuwa kala kala. Irin wannan abun shi ne burina.